Ina kiyaye kalmar sirri ta hanyar da idan aka bani labari to bana yadda in faɗe shi. Tamkar ka faɗi min wani gini, bana ƙara maimaita shi awani wuri. To haka nake kiyaye kalmar sirri. Wanda ko labari ne in za a buɗe shafi ɗari a karanta shi, to inda aka karanta shi a nan nake barin shi. Wannan shine hanyar da nake kiyaye kalmomi na sirri. Sannan kuma ni ma a duk lokacin da zan faɗi magana ina taka tsan tsan akan in faɗi abin da bazai ji ya dawo ba. To wannan shine hanyar da nake kiyaye kalmomin sirri na yau da gobe ba tare da ɓata lokaci ba ko kuma samun damuwa.

Eh mana aiki tare da ƙungiya sosai da sosai ma fa mussamman ƙungiyoyin da suka shafe lafiya haka da kuma kungiyoyin suka shafa na ilimi da fatakaruwa da suna talna yau da kullum. Ƙungiyoyin da muke amfani dasu suna da ƙungiyar lafiya, wanda ke cikin jahar katsina da daya dake cikin jahar Sokoto da Zamfara da kuma ƙauyukan Legas da Dan saƙanja, faskari, mashi, bukuzama, kurti, dabura, zone, funtuwa da sauransu. Sannan kuma akwai ƙungiyoyin ilimi suma wa'inda suka haɗa da mayan makarantu irin su Federal College of Education, irin su Ahmadu University, irin su Kaduna University, irin su Government Day Secondary School to sune ƙungiyoyin da muke amfani dasu, muke aiki dasu. Kuma ina matukar jin daɗin aiki dasu saboda suna bani hadin kai nima kuma ina ba su. Saboda lokacin da zan je yi aiki da ƙungiya, na kan yi ƙoƙari in shirya in tafi da wuri. Kuma ƙarfe takwas can take mu, ina tafiya da ƙarfe bakwai amma kafin ƙarfe takwas ma na isa dan mu tattauna waɗannan matsaloli, waɗanda muke aiki da ƙungiyar ilimi ne, lafiya ana dibawa a ga me yakamata a taimaka ma mutane dasu. Me mutane suke buƙata? Magunguna ne suke buƙata? A'a, malamai suke buƙata wanda za'a ɗauka aje ƙauyuka a koya ma yara karatu da sauransu. Abasu ilimi yanda zasu tafiyar da addininsu da kuma su samu ilimi kimiya na zamani da na addinin Musulunci. Su kuma ƙungiyoyin da muke aiki dasu wai inda suke taimakawa, muma muke taimakawa da basu shawarwari wajen kula da lafiya su ne. A diba aga ɓangarorin local government ɗin nan irin su mashe, dutemma, faskari, ɗanja ana dibawa a ga meye suke buƙata. Magungunan wani ciwo wacce cuta ce ko kuma wa abune yafi addabar su. Fita ne ake ɗauka a sannan abasuwu magungunan a taimake su.

Ice cream wanda na fiso shine vanila ice cream wanda aka yi vanilla amma banana ice cream. Wanda aka haɗa da vanilla sannan aka haɗa da banana. Wanda ya zalla rash madara. Kamanna Jamil. Kamfanin Jamil vanilla ice cream. Sai ina san ice cream ɗin su. Wanda aka haɗa shi da banana. Yana matuƙa daɗi saboda yaji madara. Sannan kuma huɗan shan shi yana dadaɗi in sha. Zaka fita ka sha shi sosai baya lamari a buros-buros nan. Yana dadaɗi in sha ga sanin shi. Daidai dai dai, adon lokacin da ka siyo, za ka ga a cikin ice cream ɗin masu akwai sigar jigawa. RNCMB a cikin ice cream ɗin. Sannan ice cream ɗin yaji madaran sosai. Sannan kuma ba sa cika sugar, ba sa sa sikari. Si di zalla madara da sugar da kuma vanilla. Sai banana, don haka sukeyin ice cream ɗin, ice cream ɗin suna da matuƙar daɗi shi yasa na kusa kowa na ice cream akan masu dinga sa ice cream ɗin su sosai. Saboda kota fiya yana jima dawa na gani biya. A wurin da kike sikida shi, shine samun sikin ice cream ɗin. Sai in tafi da shi gida. Yanzu na idan na ga na gama komi da nake yi, na kan biɗa fursun ɗauko ice cream ɗin nan. In sha ta gida don rarraba ma mutane waɗanda suke kusa da ni. Kuma ice cream ɗin su goɓe da suke sawa babbaci. Suna da matuƙar girma kasuwa baɗi ƙarramawar sugar. Amma suna gyara kasuwarsu. Ice cream ɗin suna da tsabta. Shi yasa nake son wannan ice cream na Jamil. Jamil ice cream. Jamil vanilla ice cream. Sunan kamfanin sikina. Kamfanin su yayi fice sosai wajen nan ice cream mai daɗi da kuma tsabta da nagarta. Don bani kaɗai bama mutane da yawa suna yaba ma Jamil ice cream sosai saboda yana da daɗin ɗanɗano matuƙa. Daɗin shi ya nuna daɗi da mamaki kaɗai ba kowa yana murna ya ga amishin kyau ta wanan ice cream ɗin na Jamil ice cream.

A'a gaskiya ba kullum nake kulle blotes ba. Saboda ban cika yin ayyuka sosai, wanda ake amfani da bluetooth ba. Amma dai lokaci lokaci idan baƙi suna zuwa nan, ina kunna bluetooth. Wani lokaci kamar idan zan tura ma mutane fim haka ko wasu bidiyo ko wani application haka, ko dai wasu waƙoƙi haka da mutane suke bukata, a'a kunna masu to ina kunna bluetooth. Amma ba kullum ba. Wasu lokaci ƴan'uwana ne suke zuwa su ce in kunna masu, in kunna bluetooth zan tura masu waƙa ko karatu an Alqur'ani ko wani faɗakarwa haka da tuna, tunatarwa ko wata nasiha haka. Wani lokacin sai in kunna bluetooth sai a tura masu. To shine dalilin da yasa nake kunna bluet-- kunna bluetooth ko funa-funa. Wani lokaci na kan iya sati ko kwana biyar. Sati biyu na ba kuna bluetooth ba. Wani lokacin kuma ina iya jera sati biyar haka. Mu sati ma ina kunnawa idan ya kasance akwai 'yan'uwana da suke buƙatar in kunna masu bluetooth dinnan. Ko in tura masu waƙa ko kuma funa-funen Hausa ko fim na Indiya haka ko kumaa, ko kuma fim ɗin Hausa ko kuma tatsuniyoyi sai in kunna, sai in tura masu ko kuma su ce in tura masu waƙa. Ko waƙoƙin Hausa ko na Indian fim ko waƙoƙi na turanci ko kuma waƙoƙi haka music. Irin nasu Timaya da sauran su. Wani lokaci lokacin waƙoƙin haka su shata su Sa'adu Bori su Boda. Waƙoƙin na gaskata ne Ashiru.

The method of teaching. Ha, haka ne ba ru. Suna da hanyoyin dabaru na koyarwa, wanda in suka koya wa mutum abu. Zai gane sosai, sannan kuma zai iya. Tiryan-tiryan suke farawa tun daga mecece komfuta. Ya ire-iren komfuta yake. Menene ya ƙunshi komfuta? Ɓangarorin da ke cikin komfuta da dai sauransu, to duk suna sanar mana gaskiya. To ina jin daɗin, daɗin koyon komfuta a software. Ba ma ni kaɗai ba? Duk wanda ya koyi komfuta, yana yaba musu gaskiya. Duk ƙwaƙwalwan mutum rashin ganewar mutum indai suka ɗora shi kan hanya, suka koyar da shi komfuta, za ka ga ya iya. Dan ni gaskiya na fi son amfani da komfuta, fiye da duk wasu na'urar. Daga komfuta sai waya dama sune dai abubuwani zamani, yanzu da ake amfani da su. Yawanci ayyukan da waya bata yi na kan samu in ɗauki. Kompiyutata in yi da ita. Musamman ma idan na gama duk abin da nake yi, zan jawo ayyukan da waya ba ta yi, sai in zo in ɗauki kompiyutata, sai in fara aiki da ita. Nan da nan kuwa sai ku ga na gama, saboda komfiyuta gaskiya ta fi waya saurin operating, ta fi waya saurin aiki. Shi ya sa na jajirce na koyeta, domin ina samun, jin daɗi gaskiya idan ina aiki da komfuta. Nan da nan sai ka ga, na samu na gama ayyukana da suka shafi. Tafin ne, a'a saving ne na ajiyar wasu abubuwa masu mahimmanci. Ko kuma wani abu zan je in yi print out ɗin shi, ko kuma nake so in tura ko in.

Ina sauraran rediyo, domin jin labarai da suka shafi duniya baki ɗaya. Saboda ta hanyar sauraran rediyo ne, za ka ga, ana samun cigaba sosai gaskiya. Ta hanyar wasu abubuwa da suka faruwa a ƙasa, ko kuma a gari, dan indai mutum ba ya jin rediyo, to haƙiƙa za'a basshi baya sosai, ta hanyar rashin sanin abun da ke faruwa a ƙasanshi. Amma idan mutum yana da rediyon shi, sai ka ga ya kunna, ya saurari abubuwan da suke tafiya, suna dawo wa abubuwan da suke tafiya.